Nafi son zama a kujera ko tabarma, gaskiya ya danganta da yanayin zama. Mafiya yawanci dai nafi so in zauna kan kujera, amma idan na zauna tsawon lokaci sosai nakan gaji da zama a kujera na so in zauna a tabarma. Idan kuma har zan zauna a tabarma, nakan fi so in zauna a jikin bango ne inda zan ɗan jingina in dan ɗora baya na saboda nakan dan samu ciwon baya baya na yakan dan riƙe so nakan fi so in dan zauna in jingina da bango. Amma idan zaman shima akwai gajiya, nakan so in canza dai ko in ƙwanta ina ɗan latsa waya ana labari da sauran su.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya ba wai na cika son cin abincin titi bane, amma in ta kama, ya bawa zai yi? Duba dai yanda mutum ya ke namiji, ai say haƙuri da rayuwa. Mutum ba iya girki yayi ba ko mutum bai da aure bai da mata. Wanda in ka koma gida, za ka samu abinci dole sai ka siya. To yawanci dai gaskiya akan samu abinci ne tsaftatacce mu siya wanda ake ɗan zuwa a saida ba wurin saida abinci. Amma kuma na kan hanya dai yawanci ba wai abinci bane mai tsafta kana iya sa in ka ci abinci ma ya je ya riketa ma ciki. To ba wai na cika son abinci ba ne da ke kan hanya, sabida gudun ɓacin rai ko tafiya zanyi ni ma na gwamma ce in ci abinci tun kafin in je gida. Cin abinci ma kafin barin gida ma ba sosai ma nake yi ba dan sabida gudun ɓacin hanya.

Wane lokaci kake wanke kaya? Gaskiya ban da wani tsararren lokaci na wanke kaya. Wankin kaya na kan zo jefi jefi. Amma duk ƙarshen sati nakan tara kaya bayan sati ɗaya, bayan sati biyu haka sai in bada in kai gidan wanki inda za a wanke a mun guga. Amma ni kuma kayan da nake ɗan wanke wa dai basa wuce irin ƴan kamfai da irin singilete haka. Wanda zan samu iɗan jikashi ya ɗan kwana da kwana biyu haka sai in na samu lokaci in wanke. Amma ni ban da wani tsararren lokaci na wanki gaskiya.

Yaya kake biki ranar haihuwan ku? Gaskiya ni bana wani biki. Ai a Musululce ma haramun ne. Kuma ni tun da dai da nake ke tasowa dai, na saba iyayena sukan ɗan siyo mun cake haka a ɗan yanka, ɗan drinks ai arabawa yan gida, makota da abokan arziki. Wani lokaci ma in ta kama daga baya da naɗan fara girma ke nan sai mahaifina ya ce ga yamin ma ai babu kyau a musulunci an fi so ne ayi sadaka. To akan kawo abubuwa da za a bani in sadaka da shi a haka na ba da sai ai addu'a ya fi albarka. To har na zo na tafi karatu a ƙasar Sudan, yawanci azumi ne ranar bikin haihuwa ta yakan faɗo cikin azumi, so sai yazo ya bi jiki na ma bana ma yin bikin. To.

Kana siyan kaya a yanar gizo, ka, ai ni ko ke siyan kaya a yanar gizo. Ai ni yanzu sabida duniya ta ci gaba, ai na ma fi gane ma in shiga ta yanar gizo, in zaɓi kayan da nake so, in siya, in tura musu, a aiko mun shi. Ban cika gane zuwa kasuwa ba. Na fi gane siyan kaya a cikin yanar gizo. Dan duk kayan da zan sa yawanci ta yanar gizo nake siya. Ba na wani jiran ɓata, bam ma da lokacin da zan kama hanya in rinƙa zuwa kasuwa. Sabida haka na fi gane kawai in siya kaya a yanar gizo, a turo mun, in karɓa, ya fi mun sauƙi akan wahalan zuwa kasuwa da gajiya da sauransu.

Kana sayan tabarau? Eh gaskiya in kan siya, da yake dai ba wani sawa nake sosai ba. Ba wai ina sa na ciwon ido bane, idona garau yake. Ina gani lafiya kalau. Nakan dai siya dai na ɗan gayu ɗan dai baƙi dai tabarau na rana haka. Da turanci ana kiranshi sunglasses. So na fi gane in saye shi in sa saboda rana da ɗan gayu haka. Kuma bana sa tabarau da daddare da safiya. In na sa tabarau da zaran rana ta ɗan fara saddawa ma sai, inga ba na gani sosai.

Yaya kake kula da gashin ku? Gashi na dai ni kaɗai. To gaskiya na kan siyo shampoo ne, ma to mam wanke gashi kenan a Hausa. Ina amfani da shi kullum duk in zan yi wanka, in sa shi a kai na, in wanke, in fito. In na fito wanka na shafa mai. Akwai man gashi da nake shafa wa, shi ma sai in sa shi in yi murza. Amma shiko gashin gemu, ina ƙara mashi wani extra oil da nake sawa. Wa to mai kenan, wanda ake na mulƙawa a gashin rinƙasa shi ya na ƙyalli.

Kana juriwa barkonon yaji? A'a, gaskiya ba na yi. Ni Hassali ma ba na cika san yaji bane. Ko zan yi amfani da yaji na kan sane ɗan daidai yanda ba zai dame ni ba. Amma ko barkono a yayi hagu na yi dama bana amfani da shi saboda tsabon yajin shi. Ni ina tunanin lokacin na ci yaji dayawa yakan dan ruɗa mun ciki sai na ji cikina ya ɗan murɗe ya ruɗe.

Yaya kake jira a layi? Kamar yanda Malam Bahaushe ya ce mahaƙurci mawadaci ne. Ni gaskiya mutum ne mai haƙuri komun nisan layi nakan haƙura in tsaya. In jira har sai lokaci na yayi. Kamar yanzu lokacin da muke gidan kwana na makaranta, mukan jira kan layi a layin layi, layi wurin ɗiban ruwa, layi wurin samun abinci da sauran su. Amma kaga kamar ɗiban ruwan nan, na gama fi yawancin lokaci ana wahalar ruwa. Za mu taka mu bar hostel mu je can wuri da nisa fa kamar wurin gidan cin abinci akwai famfo da ake so a ɗiba ruwa sai kana kan layi sai layi ya zo kanka sai ka ga wani senior ya zo kawai ya kara bokitin shi ya hana ka ɗiban ruwan nan. Haka zasi ta zuwa suka hau bokitai lokaci da suka kalo bokiti biyar lokacin da kuna ganin ruwa ana ƙoƙarin ƙarewa. Ma hakanan za ka yi haƙuri sabida an fi ka. To gaskiya yawancin irin wannan abun ni mutun ne mai haƙuri amma kuma gashi na tsani jira.

Nawa ne yawan danginku a gida? Tsakani da Allah, Allah ya yi mana yawa. Haggaravma dai dangin mamana suna ɗan iya yarguwa amma dangin babana ni kaina ban san iya adadinsu ba. Amma daga gidan da muka taso, lokacin mun taso a gidan, kakanmu za a ce haka gaba ɗaya muna da yawa. Akwai sasa biyu, sasa ɗaya akwai ɗakinmu inda mamana da babana muke zaune. Sai akwai ɗakin ƙanin babana wanda baba masa ɗaya ba, shi ma da matanshi da yaran shi. Sai akwai wani ɗaki shi kuma na ƙanin babana wanda shi kuma uwan su ɗaya uwan su ɗaya, shi ma da na shi matan da yaran shi. Sai ɗaki na ƙarshe a sasen mu shi ma na wani ƙanin babana ne shi ma wanda baban su ba ɗaya ba amma uwan su ɗaya, shi ma da matanshi da yaran shi. Sai ɗayan sassan shi ma akwai ɗakuna sun kai biyar. Kowanne da mata da mijin ta da yaranta. To gaskiya ko'a nan kaɗai ma ban iya gaya ma iya adadin mutane da ke wurin. Sai kuma ɓangaren mamana wanda na ce zan iya gaya ma wanda su biyar ne maza ma dama biyar. Su haka a wannan shekarar. To kowannensu da, da auransu da yaran su da yaya.

Kana kunna Bluetooth kullum? To gaskiya zan iya cewa eh. In ina buƙatan in tura abu daga wayata zuwa iPad dita, ina buƙatan in kunna Bluetooth da AirDrop wato wannan abu na Apple da Apple kenan in kana so ka tura abu. To gaskiya nakan yi amfani da shi. Kuma mafi yawanci zai yi wuya ka ga rana ta zo ta fita ban buƙaci in tura abu zuwa cikin Bluetooth ɗin ba. Sai abu na biyu, idan kuma ina buƙata in jona wayata ga speaker don in sha kiɗi ko wani abu, shima ina kunna Bluetooth. Amma gaskiya wannan ba koyaushe nake haka ba, ba kullum ba ne. Amma in ta kasance ana hutu ina gida, zan fita da mota to kullum duk fita da zan yi sai na kunna Bluetooth. Don nakan jona Bluetooth ɗin waya da Bluetooth ɗin mota don in sha kiɗa in ina tafiya.